Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To, indai na tashi daga safiya abinda nake farawa shine ina yin alwala, in yi sallah, sai in je in gaishe da iyayena shine abin da nake da na tashi daga safe.